Kana rera waƙa lokacin wanka? Shin kana rera waƙa lokacin wanka? Shin kai ma'abocin rera waƙa ne a lokacin da kake wanka? Shin ka son menene ma waƙa? Shin kana rera waƙa? Shin kasan ma'aikatan yin waƙa? Dawa dawa nene ya kamata suyi waƙa? Yaro ne koko babba koko ƙarami koko madaidaici, waƙa dai ta samo asaline a wurin.

Kana sanya tabarau? Shin kai ma'abocin sanya tabarau? Wasu suna kiranshi tabarau, wasu suna kiranshi gilas saboda ya ɗauka nau'i na gilas wanda za ka dinga kallo ta shi ya fito. Tabarau shine abun da za ka sa wayan su suna amfani da shi ta wurin duba yana ƙara masu girman ƙanƙantan littafi wanda yake da ƙananan abubuwan karatu.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Wane irin abu ne yake saku ku lazimtu akan aiki? Wani abu ne yake baku ƙwarin gwiwa akan aikinku? Abubuwan da suke bada ƙwarin gwiwa akan aiki suna da yawa, kamar jin daɗin yanayin aiki, kamar kana gamawa, a biyaka sannan a ƙara baka wani. Hakan yakan sa ka kayi aiki a cikin jin daɗi da nishaɗantuwa, ka so kuma a ƙara kara ma wani bayan ka gama. Saboda aiki shine wanda idan mutum yayi zai samu cigaba a harkar rayuwan shi, zai samu ɗan kuɗin da zai ci abinci da sauran su.

Kana cimma manufar tallace-tallace. Meye ma tallace-tallace? Talla shine abinda zaka fito dashi saboda ka siyar ka samu riba. Ka siyar ka sami riba idan ka siyar ka taimaki kanka, idan kuma ka siyar ka taimaki al'umma. Saboda wani lokacin kafin ka samu abinda za'aje a siya ko a siyar yana da wahala. Idan ka tashi zuwa, zaka je ne ka biya kuɗin mota kafin kaje gurin sane. Idan kaje gurin akwai ƙalubale na gurin ɗaukan kayan ka dawo dashi nan inda zaka siyar. Ya shiyasa zai kasance akwai wahala. Tallace-tallace kuma ana yinshi ne ta yanayi na nishaɗantuwa. Saboda idan kwastoma ɗinka ya tsinka, ya ji sha'awan wannan abu.

Kana iya ba da barkwanci? Shin kana iya ba da barkwanci? Shin kana iya ba da barkwanci? Shin kana yin barkwanci? Shin mene ne ma barkwanci? Da miye da miye ake haɗawa a samu barkwanci? Akan mene ne ake samun barkwanci? Barkwanci shine wani abu wanda mutum zai yi, na wanda zai dinga ba mutane dariya ko nishaɗantuwa a ciki, wanda zai kasance a ko da yaushe mutane suna cikin farin ciki da jin daɗi. Haka wannan abun da mutum yake ba su.

Kana iya rera waƙa? Shin kai ma'abocin rera waƙa ne? Waƙe yana da kyau musamman idan kana cikin nishaɗantuwa ko kana cikin baƙin ciki. Akwai waƙan da idan kana cikin nishaɗantuwa aka ma ta ka ji abin ya takumma daidai a cikin yanayin yanda kake jin kanka. Idan kuma kana cikin baƙin ciki shi ma akwai waƙan da idan aka ma ta ka ji ka dawo cikin farin ciki. Kuma kana cikin nishaɗantuwa akan wannan waƙa. Waƙa ya kasu kashi kashi. Akwai waƙan Hausa, akwai waƙan Turanci, akwai waƙoƙin yara.

Mene ne kake jin tsoro? Tsoro ya kasance wani abu ne mai muni, kaman a ce mai duhu, wanda mutum bai sani ba. Misalin tsoro shine a ce kana cikin duhu kawai ka ji wani ya zo ya riƙema hannu, to dole ne za ka ji wani iri. Wani irin da ka ji shine ake kira tsoro. Likman ya kasance wani yana bin ka da gudu da wuƙa kana gudu. To wannan ma shi ma tsoro ne, saboda yana gudunka, sai kana bin shi da wuƙa a hannu. Kana jin tsoro ka ji ya ciwu kama wannan wuƙan a hannun shi, to ka ji tsoro kenan.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wane irin ƙasa ne gidan ku yake da shi? Ƙasa sun kasu kashi kashi, akwai yashi, akwai laka, akwai dain mai laushi suke nan wanda dai ni dau na sani. Idan laka ka ji shi ma ana yin gini da shi, akwai ginin ƙasa da ake yana kamawa da kyau sannan akwai kuma yashi shi kuma sai an haɗa shi da siminti sannan a iya gina shi. Wani lokacin kuma ana amfani da duka biyu saboda ginin. Wani lokacin sai an sa laka kafin.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Shin kana sa hannu a saƙonninku? Shin kai mai sa hannu ne a saƙonninku? Shin yaya kake sa hannu a saƙonninku? Shin menene masa hannu? Sa hannu shine wani yarjejeniya ne da ake rubuta wanda idan aka ba da zai kasance ka sa hannu. Sa hannayen da za ka yi zai nuna shaidarka a ciki, shaidar kana san wannan abu. Haka wanda zai iya iya sa hannunka, to kaɗai ne ka sani.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ta yaya ne za ka tabbatar da ingancin aikinka, kamar aikin yin gini? A lokacin da za ka tabbatar da ingancin aikinka, lokacin da ake aiki. Ka ga wani yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ingancin aiki shine, inda nake tabbatar da shi shine idan na duba yanayin yadda yake, saboda kowane aiki ya kasu kashi kashi kala kala.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali. Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali kake magana. Dan haka idan zaka yi magana ka dinga magana a hankali saboda ya kasance muryarka babba ce. Ba haka ba idan ka yi magana da ƙarfi duk kowa zai iya sanin abin da kake faɗa. Musamman ma ace ana so ka faɗa wani abu wanda kake cikin-- a cikinsa sirri ne amma kai idan ka faɗa da ƙarfi kowa zai ji. Kaga za a iya cewa baka da sirri na faɗin wa.

Kana amfani da sauro net? Shin kana amfani da net sauro? Net sauro shi ba wani abu bane, shi dai wani kariya ne game da sauro. In ka sa shi ba hujin da sauro zai iya shigowa ya cije ka. Sai dai idan aka samu matsala wani lokacin da ka iya rufewa da su to sun dinga damun ka, kena a ciki, sun dinga cizon ka. Amma cizon zai kasance yana da zafi sosai. Cizon kuma zai iya kasancewa zai iya sa maka malaria.